Kana da katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Musamman idan zan je kasuwa, nakan shiga kasuwa da katin kasuwanci domin kasancewa cikin aminci.

Wane irin fim kake son kallo? Fim ɗin da nake son kallo ba kowanne bane illa fim ɗin Indiya ko fim ɗin Hausa. Fim da dai sauransu ina son kallon su.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu gaskiya yana da kyau, kuma muna jin daɗinsa. Muna maraba da shi, muna kasancewa cikin aminci da lumana da kuma jin daɗi da dai sauran su.

Kana jurewa barkono mai yaji? Kana jurewa barkono mai yaji? Eh, ina jurewa barkono mai yaji saboda ni ba yaji kasafai baya damuna. Ina cin shi a cikin abinci kuma ina jin daɗinsa.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki muna cikin zama lafiya da kuma jin dadin daraha da wasa da dariya. Muna zaune lafiya, ba ma faɗa, ba ma rigima, ba ma kuma tashin hankali.

Kana sanya agogo a hannu? Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu saboda sa agogo a hannu ado ne ga ɗa namiji kuma yana ba mutum kyau. Yadda mutum yana kasancewa, ya ji shi cikin lumana da dandalin.

Kana sanya safa kullum? Kana sanya safa kullum? A'a, gaskiya ba kullum nake sa safa ba, saboda sa safa kullum ai bai ma yi ba. Akwai takalmin da bai kamata a ce ana samar safa ba. Idan ka ga an sa safa, to lalura ce da dai sauran su.

Wane launi kake fi so? Wane launi kake fi so? Eh, launin da nake fi so, nafi son launin girin, launin kore kenan, launin kalan ganye. Wannan launin yana da kyau sosai matuƙa.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, ina riƙe riga a aljihuna saboda in ina tafiya ma na riƙe aljihuna ya fi daɗi saboda tsaro da kuma muhimmancin sana abin da yake ciki.

Menene kayan ci-ci da kake fi so? Menene kayan ciye-ciye da kake fi so? Kayan ciye-ciyen da nake fi so, na fi son kayan ciye-ciye na zamani, mai daɗi da kuma gishiri. Ban fin son kayan zaƙi ba saboda kayan zaƙi yana illa ga lafiya.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayarka tana daidaita haske da kanta. E, wayata tana daidaita haske da kanta saboda yana da kyau idan ya shiga ciki, idan na shiga cikin rana ta ƙara haske in kuma an shiga cikin duhu ta rage haske.

Wane kayan marmari kake fi so? Wane kayan marmari kake fi so? Kayan marmarin da nake fi so, dukkannin kayan marmarin da ake ci, kama daga ayaba da apple da lemu da kankana da abarba, dukkanninsu ina san su kuma ina shan su cikin lamana da jindadi.

Sau nawa kake yin taro a mako? Sau nawa kake yin taro a mako? Ai, sau ɗau, sau ɗaya idan akayi na kamfani an yi taro. To wannan lokacin shi kenan ba za a ƙara yin wani taro ba. Ba ma a mako bane ana yin taro ne a wata-wata. Ƙarshen wata ake yin taro.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro ta hanyar amfani da net na gidan sauro ko magani, ko kuma dai rashin buɗe ƙofa na ɗaki.

Kana shan madara. Kana shan madara. Niko nike shan madara saboda shan madara yana ƙara lafiya. Yana sa fata tayi shar-shar, kayi haske, kayi kyau, kayi kuma ri. Da dai sauran su shan madara ai abi neme kyau ga lafiyar ɗan adam.

Sau nawa kake tsarkaka gidanku? Sau nawa kake tsarkaka gidanku? Tsarkaka gidanmu ai kullum ana tsarkake shi, akalla sau ba adadi. Duk lokacin da yayi datti ko kuma ya kasance a gyara sa za a gyara shi.

Ina kake ajiye makullan ku? Ina kake ajiye makullan ku? Makullan mu ina ajiye shine akan durowa na, da na shigo ɗakina zan ajiye shi akan desk, saboda yadda ba zai mun wahalan gani ba, duk sanda na tashi ɗauka, da na kai hannu na san inda zan ɗauka.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Menene abin da kake tunawa daga yaro? To, abin da nake tunawa daga yaro, ina ga lokacin yarintar mu yayin da muka yi yayin zuwa rafi, muka yi rashin ji, muka yi fadace fadace da sauransu.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyaki kama da ranar weekend ranar Asabar da Lahadi. To ina ga wa'yannan rana ku sune ranar da ake wanke kayayyaki.

Kana yin kiran bidiyo? Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo musamman idan da buduruwa ta ce nakan yi kiran bidiyo inganta saboda mu mun kasance muna nesa. Amma idan na kira ta a kiran bidiyo, muna ganin juna, mu tattauna, mu ji daɗi.

Kana fison fensil ko alƙalami? Kana fison fensil ko alƙalami? Na fison alƙalami saboda ya fi daɗi rubutu kuma da shi muka saba, shi fensil na yara ne kuma ba ya da daɗi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi jakar ku ta kuɗi? Ai bazan gaya muku launin jakar mu ta kuɗi ba ma har ku zo ku mana sata. Ai ba zai taɓa yiwuwa ba kuma.

Kana yin wuta da itace? Kana yin wuta da itace? Eh, ina yin wuta da itace, sanda muke dutsen ma.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya biredi da ti ne ko indomi wani lokacin.

Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya saboda zamani ya zo mana da sauƙi. Ba sai ka tsaya kana ta ƙirge ƙirge ba amma idan ta waya ne sharp sharp kawai an cire yake.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Me yake baku ƙwarin guwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki, zaman tare, zaman mutunci da zaman amana.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Kaji wata tambayar mara da- mara ma'ana. Ya za ai ka tambaye ni teburi kuma a wurin aiki? Ban san ya yake ba.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Bana karanta wa saboda ni ga tsoho bane, kuma bana fatan nayi karanta irin wannan jarida. Komai gashi nan a wa sai anfi wani karanta jarida?

Kana iya duba lambar QR. Kana iya duba lambar QR. Ita kanta lambar QR ɗin nanma ban san ya ake duba ta ba. Ballanta na ma har in dinga dubawa. Ban san shi ba, kuma ba zan iya ba.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

Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Yadda muke shirya ayyukan, yana nan a tsari na doka na kuma sana'antar.

Sau nawa kake shara ƙura? Sau nawa kake shara ƙura? Shara ƙura ya danganta da kuma lokacin da ake sharewa da kuma lokacin da ƙuran ya yi yawa. A'a ba wai kullum ake sharewa ba.

Yaya kake tafa? Yaya kake tafa? Shi karan kanshi wannan littafin ban san me yake, ban san shi ba saboda haka sai anjima.

Kana tauna goro? Kana tauna goro? Eh, ina tauna goro wani lokacin amma ba koda yaushe ba, sai in nar marmari.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Nisan yan da nake iya tafiya da ƙafa ina iya tafiya kimanin kilomita goma a ƙasa ba tare da na gaji ba.

Yaushe kake fara aiki kullum? Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki kullum misalin karfe tara na safe har zuwa karfe huɗu na yamma.

Menene kake jin tsoro? Menene kake ji tsoro? Abin da nake jin tsoro ba kowa ba, in ban da Allah. Allah ne kaɗai abin tsoro a gare ni, shi yasa bana so in yi aikata zunubi a koda yaushe.

Kana rufe baki lokacin hamma? Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma, saboda addinin Musulunci ya koyar da mu idan ka yi hamma ka rufe baki.

Kana iya busa tsaki? Kana iya busa tsaki? Eh, ina busa tsaki idan abin tsakin ya kasance. Amma shi tsaki a musulunci babu kyau haramun ne.

Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu ai makarantar University ce a garin Funtua state Funtua Local Government a jahar Katsina.

Nawa ruwa kake sha kullum? Nawa ruwa kake sha kullum? Ruwan da nake sha kullum akalla lita biyar a rana. Ina shan kamar lita biyar a rana.

Kana cin salati? Kana cin salati? Eh, ina cin salat saboda shi salati ayi abu ne mai daɗi a cikin abinci. Yana ƙara ma abinci daɗi.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ta hanyoyi da dama, ɓangaren aiki, ɓangaren sallah da dai sauransu, bangare da mutane zasu amfana.

Yaya kake tafiya wur zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ta hanyoyi da dama, kamar misali hanyar mashin, hanyar mota da dai sauransu.

Yaushe kace cajin wayarka? Yaushe kace cajin wayarka? Ina cajin wayana misalin da daddare ko kuma lokacin da zan kanta bacci da dai sauran su.

Waɗanne kayayyakin aiki kake amfani da su? Waɗanne kayan aiki kake amfani da su? Kayan aikin da nake amfani da su ya danganta da irin aikin da zanyi. Idan screeding ne, zan yi amfani da wukan screeding wato wanda ake kiransa da trowel ko kuma scraper. Idan fenti ne kuma zan yi amfani da roller ko brush.

Yaya kake jurewa zafi? Ina jurewa zafi ta hanyoyi da dama amma mafi yawanci nidai zafi baya ɗaɗa ni da kasa. Da rana in na cire kayana, na kwanta ba ruwana da wani zafi.

Wane gidan abinci kake fi so? Gidan abincin da nake fi so ina son sai Allah yayi da kuma tabarakallah da dai sauran su. Duk da ma dai ni gaskiya bana zuwa gidajen abincin. A gida nake cin abinci na.

Wane irin takalma kake fi so? Takalman da nake fi so gaskiya ina son takalma kamar irin su Palms, irin cover shoe da dai sauransu. Wayanan takalman takalma ne masu kyau, masu daraja, masu daɗin sawa.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum misalin karfe sha biyun dare. Idan na wuce karfe sha biyu gaskiya ina wahala lokacin kwanan.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ba, ba kowace lamba ba ce face lamba ɗaya. Dud duniya babu lamba ɗaya, babu lamban da takai lamba ɗaya albarka.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina kallon taurari da daddare. Saboda kallon taurari da daddare yana ƙara ƙaifin basira, yana sa ka yi tunani mai ƙarfi, tunani mai kyau.

Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallake igiya idan igiyan bai yi can sama ba. Amma idan ya yi can sama, ina ni ina iya tsallakewa sai ka ce raƙumi.

Yaushe kake cin abincin rana? Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana misalin karfe biyu ko karfe uku na rana. Wannan lokacin ina cin abincin rana kuma ina jin daɗinsa sosai da sosai.

Kana zuwa gidan fim? Kana zuwa gidan fim? Yautoni da ba ɗan nanaye ba, me zai kai ni in je gidan fim? Gaskiya ba na zuwa gidan fim.

Kana cire takalma a gida? I mana ina cire takalma a gida, saboda ɗabi'an musulunci ne in za ka shiga cikin gida ka cire takalmin ka a waje ba tare da ka shigo da najasa ko datti ba.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Yanzu haka ma dans shiga ɗaki sai da na buɗe taga, saboda samun ventilation, samun cikakkiyar iska mai kyau.

Kana fisan zama a birni ko ƙauye? Eh ina son zama a birni ba na son zaman ƙauye saboda zaman birni abu ne mai kyau, yana kasancewa abu ne mai lura da al'amura da mutunci.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Adadin da nake karban kira a aiki yafi sau nawa. Ina karɓan kira aiki aƙalla sau goma a rana.

Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yin wanka? Lokacin da nake yin wanka, yana farawa ne daga karfe goma na safe har izuwa karfe ɗaya na rana.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Mu gidan mu gaskiya babu ƙasa, ko'ina taramu sai tiles.

Kana buga rubutu da sauri? Kana buga rubutu da sauri? Eh, ina buga rubutu da sauri saboda buga rubutu da sauri iyawa ne kuma yana sa ka iya da sauri ba tare a ɓata lokaci ba.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yaya kake koyon fasaha sabo? Yanda nake koyon fasaha sabo ina bin diddigin yanda ake abun ne, hakan zai sa in iya da wuri ba tare da ɓatar lokaci ba.

Kujerun ka suna da daɗi? Kujerun ka suna da daɗi? Sosai ma kuwa. Nace kujeruna suke da daɗi. Saboda tsaban daɗin su, nakan zauna ma inmanta zan tashi.

Kana fi son tufafi auduga ko siliki? Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin siliki saboda shine na yayi. Tufafin auduga tsohon yayi ne wanda mutanen da su suka amfana da shi.

Kana iya yin iyo? Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo saboda yin iyo ya kasance abu ne na cecanrai idan ka yi kasha.

Wane abincin gargajiya ka ke fi so? Abincin gargajiyan da nake so, nafison abincin gargajiya kamar irin alale, fate da dai sauransu.

Yaya kake inganta aikinku? Yanda nake inganta aikin ina bin shine bisa ka'idoji da dama ta yanda zai amfana zai yi kyau.

Wacce hannu kake amfani da ita? Wacce hannu kake amfani da ita? Hannun da nake amfani da ita shine mafi yawanci hannun dama.

Yaushe kake cin abincin dare? Yaushe kake cin abincin dare? Lokacin da nake cin abincin dare misali ƙarfe goma na dare kai har ma zuwa sha ɗaya na dare.